Yaya kake magance damuwa a wajen aiki? Eh, nakan samu waje na natsuwa, domin aganina ni kaɗai zanfi nutsuwa. Domin nutsuwa ita tana magance abubuwa da dama. Lokacin da kake cikin fushi ko bacin rai a wajen aiki, in samu waje in nutsu, in wannan nutsuwan ta samu hankali na zai kwanta. In dawo daidai, in manta da waɗancan abubuwan da suka faru. Domin dan ina tunawa da su bazan samu nutsuwa ba, hankali na ba zai kwanta ba.

Kana yin kiran bidiyo? Eh, ina yin kiran bidiyo, bidiyo kol kenan. Ko jiya mun yi bidiyo kol da wani broda na, mun yi sharing screen. Ina ganin irin aikin da yake yi, nayi mashi gyara a aikin. So bidiyo kol ma yana da muhimmanci sosai, musamman ga ma'aikata. Idan kana nisha yiwu tare da wanda za ku yi aiki da shi, Zaku iya yin bidiyo kol, kuyi sharing screen. Haka wasu sai mun samu a school, muna yin bidiyo kol ne si lecturer, har gama da sharing screen muna kallon duka abun da yake yi. Kuma yana mana bayyanin ta yanzu, zamu fahimta. Hakan yana taimakawa sosai. Saba nan ka sai ka kalli live lecture.

Kana iya kunna wuta? Eh, ina iya kunna wuta. Na iya kunna wuta ne ke kunna wa. Ma wutan wanne? Wutan lantarki ko wutan girki? Na iya kunna wuta. Wanne ke kunna wa kai na wuta? Idan zan girki, ko wutan ne fa na lantarki kenan. Idan an kawo sai in kunna, suna amfani da ita. Na iya kunna wa. Kana buƙatar a kunna maka ne? Ai, abu mai sauƙi ne kunna wa. Idan wutan girki ne, za ka samu ashana sai ka ƙyar ta, sai ka ɗora akan makamashi. Idan a stop ne, sai ka kunna stop, sai ka kunna stop ɗin, sai ka ƙyar ta ashana ga, sai ka canna sita kama. Idan wutan lantarki ne kuma, akwai fuse da yake raba wuta, sai ka ɗauka sai ka saka kunnu ciki fuse ɗin, kawai wutan za ta kunnu cikin nan. Idan kuma switch ne akwai switches sai ka taɓa kenan.

Sau nawa kake yanke farce? Sauɗaya a wata ake yanke farce saboda shi farce ba abu ne mai saurin fitowa ba kamar gashin ka suma ke duk wata sau ɗayan ake yankewa ƙarshen wata ake yanke wani lokacin kuma da ke yankewa da kaina. Don kuma na ga yayi girma sai mu masu yanke farce akwai waɗanda aikin su kenan sana'an su ne za su gyara maka sai ka biya su kuɗin sallamansu. Nan ake duk wata sau ɗaya ne da ƙarshen wata ko kuma farkon sabon wata.

Gaskiya a'a, ni abincin siyarwa ma ban cika wani gani ba. Nafison inkoma gida in dafa inci ko kuma in dafa da kaina amma ban cika san abincin titi ba saboda yanayin weather condition abincin ya sha iska, ventilation ya hure, abubuwa sun faffada, ga ƙudaje, ga abubuwa. Shi yasa ban cika so ba kuma bana mason cin abinci a public ko wasu suga kanacin abinci baya mun dadi ni gaskiya. Ba, baya burgeni ma cin abinci a titi, shi yasa ba ma na siya.

Kafi son zama a birni ko a ƙauye? Eh to gaskiya zaman ƙauye, banci ka san zaman ƙauye ba duk da yana da daɗi, wajajen zuwan basa da yawa kullum kana kusan a waje ɗaya. Sai dai in za ku riga zuwa daji ko wasu wajaje. In kuwa birni haka ga mutane za ka ga al'amurra ga abubuwa da yawa. Amma in na samu lokaci na kan je a Ingiliyar har na gaisa idan kwana biyu zan dawo. Amma na fi son zama a cikin gari gaskiya kuma due to in security na miji a je ƙauye ko basa da daɗin zama masu ƙauye kuma duk sun tashi sun bar inda suke sun kuma wani wajajen da zama saboda yanayin bin da ƙasa take ciki. Amma fa zaman ƙauye da daɗi iska mai kyawu, yanayi mai kyawu, mutane yan kuwa kowa ya damu da kowa ba kamar a nan ba. Ya kai farin ciki, ya kasance daɗi.

Wane fure ka fi so? Gaskiya na fi son rose mai launin ja kenan, domin yana da ƙawa, sai kuma pink, na fi, ina son fari, launin pink da red rose. Sanan ina maɗigar sam farin fure, shi ma yana da kyau sosai, inda shi ba'a cika samunsa ba amma yana da kyau, yana da jan hankali. Amma dai wanda na fi so wanda aka fi sani, shine red rose. Ja kenan, mai jan launi, shi aka sani a ko ina. Yana da kyau, yana da ƙawa, yana da ɗaukan ido, yana da jan hankali, yana da jan rai. Lallai, launin na red, ja kenan, shi nafi so a taƙaice, a taƙaican-taƙaitawa.

Kana miƙa jiki da safe? Eh, da kam na yi amma ban da yanzu. Yanzu na kai ni Photoshop ne, sai zoben sukadai na ke shuma a gida ba a waje ba. Bana miƙa jiki. Da dare muna zuwa morning walk, mu yi training don motsa jikinmu. Amma yanzu an bambu wasu yanawa ba ma zuwa. Za mu je around six mu ke zuwa, zuwa 7:30 mu tashi, one hour 30 minutes mu tashi. Amma yanzu maza din ba su na son kuma saboda motsa jiki abune mai kyau, mai daɗi. Zai kara maka lafiya, kwarin jiki. Za ka rage jin kasala da gajiya. Wata abune mai kyau.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Gaskiya so ba adadi nake amfani da waya. Domin ita ce komaina. Da ita nake karatu, da ita nake Facebook, da ita nake duba lokaci da ita nake komai da komai. Ni lokacin da ita nake connecting WiFi, in zanyi aiki, abubuwan, da ita nake kira, da ita nake chat, da ita nake oda, da ita nake komai haka. Ba zan iya cewa ga, adadin sau nawa nake amfani da ita ba gaskiya. Ina amfani da ita, da yawa. Kuma zan iya ci maka adadin kowane kusan ko da yaushe a ko ina, a kowane lokaci da ita nake amfani.